Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata a ranakun Lahadi da safe. Sannan zan sake cajin wayana ranar Sati da yamma. Ina sake cajin wayana ranar Monday da rana. Sannan.

Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake yin wanka? Yaushe kake wanka? Ina yin wanka a wajajen karfe goma na safe. Wata rana kuma da sassafe ne nake yin wanka, wata rana da daddare ne nake yin wanka. Nan dai na fi yin wanka da sassafe saboda in shirya in tafi gurin aikina.

Wanne kafi so kofi ko shayi? Shin kofi kafi so ko shayi? Eh, wata rana ina shan kofi, wata rana kuma shayi nake sha amma a gaskiyar magana nafi son shayi saboda yaɗan fi rike min ciki da safe. Kofi wani lokaci idan na sha shi yana hana ni.

Kujerunka suna da daɗi. Kujerunka suna da daɗin zama kuwa saboda wata kujeran za ka ga sai a hankali. Wata kujeran za su yi ta kaman ka zauna a kan kasa ko kuwa a kan yashi. Kujerunka suna da daɗin zama? Kujerunka.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yaya kake kammala aiki a lokaci? Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci, a lokacin da idan na samu lokaci nake aikina, kamar lokacin da zai kasance da safe, koko da yamma saboda lokacin ya fi.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yaya jadawalin aikinku yake? To, mun tsara shi ne akan fanni-fanni. Akwai fannin yara, akwai fannin manya. Sannan akwai fannin matsakaita. Sannan akwai fannin, uh, tsofaffi waɗanda sun jigata bara, su iya aikin komai wa, waɗanda ake.

Kana fin son hawa matakala ko lift? Shin menene kafi son hawa, matakala ne ko lift? Eh, wani lokacin ina son in hau matakala, wani lokacin kuma idan ina sufuri, lift yafi mun sauki. Saboda shine hanya mafi sauki a rayuwa.

Wa-waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? Kafofin watsa labarai kake amfani da su? Waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da BBC da CNN da sauransu, waɗanda suke bani labarai.

Yaya teburan ku a wurin aiki yake? Yaya teburan ku a wurin aiki yake? Teburan ma wurin aiki an tara su ne ta yanayin da yaro zai zauna, wadda ba zai kasance ya samu ko rauni ba. Sannan za ka gan su an tsara su yanayin dai dai da karatu da mutum zai ɗauka.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya ne wani lokaci a kan a ƙafa, wani lokacin kuma a keke napep, wani lokacin kuma a mashin ɗina ne nake tafiya. Amma gaskiya na fi tafiya a kan mashin.

Wane irin miya ka fi so? Wane irin miya kake fi so? Wane irin miya ne ka fi so? Na fi son miyan alayyahu, wani lokaci kuma miyan kuka nake ci. Dan har miyan, miyan kuɓewa ma ina ci saboda idan aka sa nama ko kifi miya yana kasancewa da.

So nawa kake duba saƙonnin aiki? So nawa kake duba sakonni aiki? So nawa ne kake duba sakonnin aiki? Eh, ina duba saƙonni aiki kaman so ashirin. Wani lokaci ya kasance so biyu, wani lokaci so uku, wani lokaci so biyar. Amma na fi duba shi a lokuta da.